Wane irin burodi ka fi so? To na fi son biredi irin bakery wato irin na Ostrich breading su yana da kyau, yana da daɗi musamman butter bread ɗin su yana da daɗi kuma yana inganta lafiyar jiki a koda yaushe.

Sau nawa kake goga haƙori? Ina goga haƙori sau biyu a rana. Lokacin da zan kwanta bacci nakan goge haƙorina, haka lokacin da na tashi daga bacci shi ma nakan goge haƙorina ya zama sau biyu kenan arana.

Kana iya ɗaura ƙulli? Tabbas ina iya ɗaura ƙulli. Musamman in an kawo kaya wanda za mu kai su wurare, mu kan ɗaure su da kyau domin kar su kwance a cikin mota.

Kana yin hasashe lokacin bacci? To bana tsayawa hasashe lokacin bacci na shine ƙarfe goma na dare ko kuma zuwa goma da rabi zuwa sha ɗaya. Wannan lokacin nake kwanta wa nayi bacci.